Kana amfani da sauro net, wato gidan sauro kenan? Eh kwarai kuwa, gaskiya ina anhwani da gidan sauro sosai. Kasancewa dai abu ne wanda idan ba ka yi amfani da shi ba maganin sauro ne kawai mafitar ka ta biyu. Amma halin yanzu bana garin mu. Na baro garin mu na dawo wani gari ina karatu. Saboda haka bani amfani da shi halin yanzu. Amma a duk lokacin da nake a gidan mu dole ne ya zama kaman dole in yi amfani da shi. Kasancewa akwai sauro sosai a gida. Idan har ba ka sa wa gidan sauro ba za ka wahala sosai saboda sauro na yawan cizon mutane wanda sanadi ma shi zai iya jawo maka zazzabi.

Wane lokaci na shekara ka fi so? A gaskiya ba lokacin da na ke so a shekara irin lokacin damuna sai kuma lokacin hunturu. Lokacin damuna ya kasance lokaci ne da ake ruwan sama sosai. Ruwan sama ina jin daɗin shigarsa, sanidiyar baya kawo min mura ko ciwon kai ko zazzabi kamar yadda mutane ke cewa in ka shiga ruwan sama. In ka shiga ruwan sama mutane na cewa zai iya kawo maka zazzabi ko ciwon kai ko mura wanda za ka daɗe ka na jinya ko ka na fama da shi. Amma ni kuma gaskiya ruwa ba sa mai illa ko da za a yi ruwan sama a kaina har a gama su ba zan yi ko ciwon kai ba ko mura ko kuma wani abu wanda zai jamin rashin lafiya. Bayan shi kuma sai lokacin hunturu ina mugun matuƙar son lokacin hunturu shima kasancewa lokaci ne da ake sanyi amma kuma yana da mafita. Ko ka yi wanka da ruwan zafi ko kuma ka iya lulluɓewa. Idan ka lulluɓe za ka rinƙa jin gumi a jikinka kaɗan kaɗan wanda zai sa ka rage jin sanyin. Idan kuma ka yi wanka da ruwan zafi ka shafa mai shima haka zai taimaka maka wajen karage jin zafi ka rage jan sanyi sosai.